To, ni dai gaskiya a san samu kuma a ra'ayi na, a na fi son miya mai, mai zafi akan miya mai sanyi. Me dalili na faɗan haka? Dalilina na faɗa haka shine, wato ita miya mai zafi tana da wani alfanu ko kuma in ce tana da wasu sinadarai a jikinta wanda take taimakawa a jikin ɗan adam, a ya samu a wasu sinadarai daga cikinta ko in ce daga cikin ganyayyakin da aka sarrafata zuwa jikinmu a da muke zuka. A saboda suna yi mana maganunnuwa da dama irin na gyaran fata sannan kuma muhimmin abu suna maga-- ita ce maganin yunwa. Tafi kuma daɗin ɗanɗano a harshe. A ita kuma miya mai sanyi a gaskiya a nida a ganina a tunanina shine miya mai sanyi tana da daɗi ita ma dai amma ba za ka haɗa ta da miya mai zafi ba saboda tazara, ta yi mata tazara sosai da sosai. Tafi ta daɗin ɗanɗano, ta abu-abubuwa dai da yawa. A shine a nake gani miya mai zafi ni dai a wurina tafi miya mai sanyi saboda a tazara da ta yi mata da yawa.

Eh ƙwarai da gaske, ina da WiFi a gida, wannan haka yake zancen nan. A kuma WiFi na, ina da WiFi iri biyu, na farko ina da WiFi a gida wanda ake ce mai Pocket WiFi. Wato WiFi nawa a kamfanin Airtel ne wanda suka masa suna da cewa Airtel Pocket WiFi. Na siya wannan WiFi ne tun a shekarar 2023, lokacin da nake aiki a matsayina na ɗalibi a makarantar gaba da sakandare ta Jigawa State Polytechnic Dutse, na siye shi ne saboda in dinga connecting na wato na'ura ta mai ƙwaƙwalwa a lokacin wanda na siya saboda tana taimaka min wajen karatu. Wannan WiFi da na siya Airtel Pocket WiFi, gaskiya na da matuƙar kyau sosai da sosai, saboda, a ina samun data mai arahusa da araha a ciki, sannan kuma mai inganci ƙwarai da gaske. Ta wannan dalili yake nake ganin wato Airtel Pocket WiFi yana da matuƙar kyau sosai, sannan kuma na ji daɗin aiki da shi ƙwarai da gaske. Wannan nake tabbatarwa da cewa Pocket WiFi na yana da matuƙar daɗin aiki fiye da kowa na kowa. Don haka WiFi na na biyu kuma, ina da WiFi wanda muke da shi a shago, ah muke amfani da shi a shago. Shi kuma WiFi ne wanda ake cewa Starlink Network, wanda muke, aiki da shi a matsayin, a kamfaninmu wato shagonmu, muke amfani da shi, wanda ogannin mu suka siya suka sa mana, saboda mu dinga gudanar da harkar kasuwanci. Wannan su ne WiFi biyu da muke amfani da su a gida, ɗaya a shago ɗaya kuma a gida a taƙaicen taƙaitawa kenan.

To, a gaskiya na samu babban nasara kwarai da gaske sosai a gurin aiki. Dalilin na cewa haka shine, a an mun ƙarin matsayi sannan kuma na samu abubuwa da dama a gurin aikina. Abu na farko da zan fara da shi shine a gurin aikina lokacin da na fara, na fara ne daga matsayin wato a ɗan aike wanda a turance ake cewa wanda ake ayu-- ɗan aike wanda ake aikina daga wannan ofishi zuwa wannan domin kai sakonni ko takardu. A yanzu kuma na samu ci gaba wanda na zama wato sakatare na MD wato sakatare na managing director na wannan kamfani gaba ɗaya. Wannan ci gaba ne ƙwarai da gaske ba ƙaramin ci gaba ba. Saboda a wannan hanyar tawa kafin na samu wannan nasarar na sha baƙar kwakwa wanda na aikatu sosai da sosai. Na ɗau shekara biyu ina wannan aiki ba tare da samun wata nasara ko guda ɗaya ba. Sai a yanzu da na samu nasara na ma zama a matsayin wato sakatare na managing director wanda nake gudanar da al'amurana a cikin ofishi wanda har nake wakiltar managing director a sanya wasu hannaye ko kuma cike wasu takardu in baya nan wa takardun da ya bani daman na cike. Wannan a wurina gaskiya ba ƙaramin ci gaba bane kuma ba ƙaramin nasara bace a cikin rayuwar aiki da na samu wanda ina fatan nan gaba ni zan zamo wannan managing director na wannan kamfani saboda ci gaba da gudanar da al'amuran wannan kamfani kamar yadda aka saba yau da kullum. A taƙaicen takaita wannan ita ce babban nasarar da na samu a gurin aiki.

To, a dukkan cikin lokutan da ke cikin rana a bangare na lokacin da na fi so ko kuma in ce lokacin da ya fi burge ni a cikin lokacin rana, wato shine lokacin, ah, safiya. Me dalilina na cewa lokacin safiya? Dalilina na faɗar hakan shine lokacin safiya, ah, lokaci ne wanda misalin ƙarfe shida na kowace safiya lokaci ne da ba kowane ya tashi daga bacci ba. Gari ya yi tsit a wannan lokaci in ka samu ka sha kofi-kofi ɗaya ka zauna a bakin bishi ayidiya da fasahohi da nutsuwa da kwanciyar hankali za ka ji ta kama ka a daidai wannan lokaci. Saboda a wannan lokaci za ka iya tunanini ka masu muhimmanci wanda za su ciyar da rayuwar ka gaba a daidai wannan lokacin. Da wannan nake ganin, uh, safiya a kowane rana ita ce abun ƙawa a guri na.

Yadda nake shirya ayyukana, ina shirya ayyukana ne a bisa kan tsari na daidai da kuma yadda ya kamata. Nakan tsayawa na shirya ayyukana yadda ya kamata ta sigogi kamar haka. A hanya ta farko, nakan yi ƙoƙari na tsara aikina, wato a kan lokaci wanda ake cewa a farkon lokaci bana yin aiki a ƙarshen lokaci. Nakan tsara shi ne a daidai lokacin da ya kamata. Sannan kuma, aa, na yi ƙoƙari duk lokacin da na sanya masa raga na cimma wannan lokaci ba ta da wata tangarɗa ko kuma akasi ya shiga tsakani ba. Wannan shine yadda nake shirya ayyukana na yau da kullum.

Eh ƙwarai dagaske ina rike riga a aljihu na sosai da sosai. Aa me dalilin na rike riga aljihu na? Dalilina shine ina samu, ina sa riga aljihu na ta musamman. A duk lokacin da na fita wurin aiki nakan yi ƙoƙari wannan riga da na sata aljihu, na taho da ita daga gida nakan ciro ta daga wannan aljihu. Sannan na canja ta da rigar dake jikina saboda wannan ta jikina kattabaci. Wannan wanda nasa a aljihun daman da na riga na tsara rigar aiki ce a duk inda na samu aiki na leburanci nakan iya tsayawa na ciro wannan riga nayi aiki da ita. Ta wannan dalili ya sa duk lokacin da zan fito daga gidan nakan yi kokari na samu riga na zuba ta aljihu saboda na san hakan zata faru. Saboda neman kuɗi, in na fita neman kuɗi nakan yi amfani da ita. Na sa wannan riga ta taimaka min wucewar wannan da na sa a farko katabaci. Sannan kuma aa takan sa wa na ji ni na zama very comfortable wanda ake cewa hakan kenan a turanci. Ta wannan dalili nake tabbatar muku da cewa ina zuba riga a aljihu saboda inna fita waje nakan yi aiki da wannan riga.

To, ni dai gaskiya a dukkan cikin burodi, na fi son burodi mai kalar, ah, ja da, ah, mai kalar burodin da aka yi shi da fulawa, da bota, da ƙwai. Wannan su ne burodin da na fi so, na fi so a dukkan cikin burodi. Wato shi wannan burodi yana da matuƙar daɗi sosai da sosai. Sannan kuma an yi mai haɗi na musamman wanda yake bada ɗanɗano mai matuƙar daɗi saboda haɗin da aka yi masa. To wannan dalili yasa nake ganin gaskiya na fi son burodi wanda aka yi shi da biredi, da ƙwai, da bota a cikinsa. Wannan shi ne gaskiya.

To, dangantaka ta da makwabta na gaskiya abin da zan iya cewa dangantaka ce mai matukar kyau sannan kuma abar burgewa abar sha'awa a cikin al'umma. Dangantaka ta da masoya na ko in ce da makwabta na dangantaka ce mai ƙarfi sannan kuma shaƙuwa ce mai ban abin mamaki. Wato su makwabta na malam nake gaya ma cewa mutanen kirki ne, sun san zaman rayuwa, sun san suna da kima, suna da daraja sannan kuma suna da riƙon amana sannan kuma sun san meye darajar da kuma kima ta me makwabta ka. Don haka nake ganin cewa makwabta na sun zama kamar 'yan uwa na wanda dukkan wani abu da zan gudanar nakan gudanar tare da su, na ba da shawara sannan kuma su taimaka min mu gudanar da shi tare gaba ɗayan mu ba tare da ah min nuna wa bambabancen bambancen juna ba dukkan mu. Wanna nake tabbatar da cewa makwabta na mutanen kirki ne da mukan gudanar da abu tare da su a kowane lokaci. Wannan shine yadda makwabta na suke.

To, hannun da nake amfani da ita nakan yi amfani da hannayena duka guda biyu a ɓangarori daban daban na fannin rayuwa. Da farko bari na fara da hannun dama. Hannun dama ina yawan amfani da hannun dama sosai da sosai a cikin al'amuran rayuwata, musamman ta ɓangaren cin abinci. Aaa, in na zo cin abinci shine abu mafi mahimmanci wanda nake yi da hannun dama. Sannan in na zo wanke, aa in na zo yin wani abu na addini haka ko fara wani abu nakan yi ƙoƙari nakan fara da hannun dama. Amma ni a gaskiya a zahirance ni Bahago ne wanda an haife ni a Bahago. In zan yi bal nakan yi aiki da hagu ne, in zan yi wani al'amura na rayuwa nakan buga shi da hagu ne saboda ni a Bahago aka haife ni. Amma nakan haɗa hagu da dama nakan gudanar da wannan aiki. Wannan shi ne yadda nake gudanar da aikina na kowane hannaye.

To, mudai gurin aikin mu a yadda yake a zahirance gurin aiki ne mai matuƙar ƙawa da abin birgewa wanda gurin aiki ne wanda aka tsara shi bikasan tirba ta gaskiya da abin gwanin banita da abin birgewa. Gurin aikin mu a maganar gaskiya ya tsaru sosai da sosai wanda gurin aiki ne wato kamfani da muke gudanar da harkar sufuri. Gurin aikin mu ya tsaru ƙwarai da gaske wanda dukkan mu muke jin daɗin aiki a wannan wuri.

Eh ƙwarai da gaske ina yin kiran bidiyo musamman ma wani san ni da ƴan uwana da abokan arziƙi. Mu kan yi ƙoƙari mu ga yin kiran bidiyo a waya wato a wani application da ake ce wa WhatsApp. Muna yin kiran bidiyo da ni da mamata a ƙalla sau ɗaya a kowanne rana. Muna yin kiran bidiyo da ni da ƴan uwana da ƙanwata a kowacce rana. A kullum mukan yi ƙoƙari mu yi kiran bidiyo saboda mu ga juna tunda bama kusa da juna, amma in mukai kiran bidiyo za mu ganmu kamar a kusa da juna muke. Wannan yasa nake yin kiran bidiyo.

Yadda nake haɗuwa da abokan ciniki hanya ce mai abin gwanin baninta da abin birgewa ta yadda kowane abokin kasuwanci na yake marmarin haɗuwa da ni. Duk lokacin da aka ce zan haɗu da abokin kasuwanci, nakan tsara masa liyafa mai abun birgewa wadda ta kamata. Nakan tsara masa abin sha da abinci da kuma guri mai kyau da za mu zauna muyi wannan haɗuwa da abokin ciniki. Nakan ƙayata gurin sosai da sosai wanda duk wani abokin ciniki da ya ga wannan guri zai ga ya birge shi matuƙa sosai da sosai. Kuma a nan gurin muke gudanar da tattaunawa ta abokan cinikayya. Mu gudanar da kasuwanci a wannan guri da na tsara mai kyawun gani da kuma kyawun fasali.

To, ni dai aikin gida da nake yi kullum wato aiki ne na shara. Nakan yi ƙoƙari na yi shara kullum a gida da zarar na tashi. Da misalin ƙarfe bakwai na safiya, bayan na yi wanka, misalin ƙarfe bakwai na safiya, nakan yi ƙoƙari na ɗauki tsintsiya na share dukkan harabar cikin wannan gida namu. Saboda bana so na ga dukkan wani datti. Bayan na gama sai in yi wanka in tafi gurin aiki. Da yamma ma in na dawo daga gurin aiki, nakan yi ƙoƙari na ƙara ɗaukan tsintsiya na share dukkan cikin wannan harabar gida tamu, na share dukkan dattin da ke cikin wannan gida.

Eh ƙwarai da gaske ina sanya tabarau. Da ƙwarai da gaske ina sanya tabarau saboda, ah, tun ina ɗan ƙaramin yaro ina ɗan sakandari, ah, naje gun likita lokacin ina ciwon ido. Ah, wata tsakuwa ta faɗa min idan na ci ciyo. Na ji ciyo da naje gun likita ya duba ni ya bani magani shine ya haɗa min da tabarau ya ce in dinga sawa. To tun wannan lokaci nake sanya wannan tabarau nawa har zuwa kawo yau ina sanya shi wannan tabarau in zan je ko ina ne da na sani da gura a wurin.

To, a gaskiya yadda nake jagorantar mutane a hanya ce mai kyau sannan kuma mafi sauƙi ta jagorantar mutane. Ina jagorantar mutane akan gaskiya da rukon amana sannan kuma da zumunci mai kyau tsakani, wanda hakan ya kawo mana zaman lafiya tsakanin juna gabaɗayan mu, kuma muke zaune lafiya ƙalau da kowa da kowa.

To, a gaskiya ina kallon wayata, a ina ɓata sa'o'i da yawa ina kallon wayata wanda ni kaina ba zan iya ƙiyaye sassa ba wanda a rana nakan iya ɓata awa goma zuwa awa goma sha biyu ina kallon wayata. Sannan kuma ina aiki a cikinta. Me wane irin kallo nake yi wa wayata kuma wane irin aiki nake mata? Ta farko ina yi wa kan wayata, ai ina yin abin da yasa nake kallon wayata na wannan tsahon lokaci mai yawa. Ina ɓata a lokaci ne wajen karance-karance sannan kuma da, a, neman kuɗi sannan kuma da kallon labaran me ke faruwa a duniya. Wannan shine hanyar da nake ɓata sa'o'i masu yawa in gaske ina kallon wayata.

Eh, ƙware da gaske. Na iya tsallen igiya sosai da sosai. Wannan tsallen igiya na koyashi ne tun ina makarantar firamare, wato tun ina aji ɗaya zuwa aji biyu. Malaminmu na PHE ya koya mana yadda ake tsallen igiya. Sannan kuma mun ƙware sosai da sosai. Don haka yanzu ina iya tsallen igiya. Na daɗe ina yi, wanda na koyashi ne tun ina makarantar firamare. Malaminmu na PHE ya koya mana. Don haka ba abin da za mu ce da shi sai godiya, saboda wannan gagarumun aiki da ya koya mana.

To a gaskiya ni dai fim ɗin da nake son kallo, a rayuwa ta, kuma wanda yake burge ni, yake kuma da ma'ana a gurina, yake da matuƙar ƙawa, da ban al'ajabi a finafinai, fim ne, wanda ake cewa, aa, wanda ake cewa, a, The Racing, hm fim ne na tseren mota, wanda ake yin sa, akan doron yadda tseren mota yake kasancewa a gaske. Wanda ake zayyana shi a cikin wannan fim. Fim ne da yake da matuƙar ban abun mamaki, sannan kuma yake da matuƙar kyau sosai da sosai. To wannan nake ganin shi ne fim na farko, a cikin dukkan finafinan da nake so, shi sa na ba shi wato number one, na ba shi rating na number one. Shi ne fim da na fi so a dukkan cikin finafinai da nake kallo, kuma shi ne fim ɗin da nake son kallo, wacce kowacce shekara akan yin shi, yanzu ke nan fim twenty twenty aka fara, yanzu anyi shekara ashirin da shida ana yin sa wanda duk ƙarshen shekara, duk farkon shekara ake sakinsa, don yanzu haka ina jiran a saki na wannan shekara ne, na kalli wannan fim da ake ce wa The Racing.

Eh ƙwarai da gaske ina son kallon faɗuwar rana, saboda kallon faɗuwar rana yana matuƙar bani nishaɗi sosai da sosai a yayin da wannan rana take faɗuwa. Duk lokacin da nayi la'akari rana tana ƙoƙarin faɗuwa nakan zuwa na zauna ni kaɗai ba tare da wayata ba. Nakan bar wayata a ɗaki saboda katata kuramin wajen natsuwa a wannan yayi. Nakan natsuwa sosai da sosai da kula nayi la'akari da yadda rana taken faɗuwa saboda hakan yana da abin al'ajabi ta yadda take faɗuwa ba tare da wani mataimaki ba wanda Allah ya riga da ya tsara mata hakan a kowacce rana kuma bata fashi kuma bata rage lokaci a kan yadda aka tsara mata. Ta wannan dalili yasa nake kallon rana saboda duk lokacin da nake kallon rana nakan samu natsuwa sosai da sosai lokacin da rana zata faɗi saboda a yayin da take faɗuwa ɗinnan a inda nake babu hayaniya hakan yana taimaka min matuƙa gaya domin nazartar abubuwa da dama da ke ciyar rayuwa saboda mu idda nafinsu.

To, a gaskiya na kan yi ƙoƙari in share ƙura sau uku a kowace rana. Na farko, na kan yi ƙoƙari in share ƙura, da misali, ƙarfe takwas na kowace, ƙarfe bakwai na kowace safiya. Bayan na dace ƙarfe shida da rabi, na kan yi kokari na yi asuwaki sannan sai na sha kofi in na samu nutsuwa ƙwarai da gaske. Daga nan sai kuma na ɗauki tsintsiya na share ƙura, na, na tsaftace ko'ina tsaftsaf sannan sai in yi wanka in tafi gurin aiki. Bayan na dawo daga gurin aiki da rana, na kan yi ƙoƙari na ƙara tsaftace ko'ina da ko'ina saboda ba na son ganin gidana da ƙura. Sai kuma da daddare na kan yi ƙoƙari na ƙara share ƙura saboda kar na kwanta da ƙura.

Eh ƙwarai da gaske ina shan ruwa mai sanyi saboda ruwa mai sanyi yana da matuƙar muhimmanci a jikin ɗan adam wanda shan ruwa mai sanyi yakan taimakawa jikin ɗan adam wajen samun natsuwa a yayin da ya sha wannan ruwa musamman ma a lokacin zafi. Dil lokacin da aka ce ake yin zafi a yayin na ka samu ruwa mai sanyi ka ƙora da shi kakan samu natsuwa ƙwarai da gaske a yayin da ka sha wannan ruwan sanyi. Shi yasa na kai ƙoƙari dil lokacin da nake cikin tashin hankali ko kuma firgici nakan nemi ruwan sanyi na sha saboda in samu natsuwa yadda ya kamata.

Eh ƙarai dagaske ina yin ƙoƙari. Iya bakin ƙoƙari na domin na ga na ajiye kofin bayanan mu. Saboda ajiye kofin bayanai suna da matuƙar muhimmanci a kowane yanayi na rayuwa. Saboda a duk lokacin da aka ce kana ajiye kwafin bayanan ka to ka yi abin da ya dace. Saboda a kowane lokaci wannan bayanai naka ba'ana asalin sukan iya sulhunta ta ɓangaren gobara ko kuma ta ɓangaren ɓarayi. Ajiye kwafin bayanai yana da matuƙar muhimmanci wanda in hakan ta faru yakan taimakawa dukkan bayan nan da aka rasa dama ana da kwafin sa a ajiye sai a ɗauko a yi aiki da su. Salin alin ba tare da an sha wata gagarumar wahala ba. Ta wannan dalili ya sa duk lokacin da ni nake da wasu bayanai muhimmai nakan yi ƙoƙari na je shagon da ake kwafin bayanai na ba da su a yi min kwafin su kamar sau biyu. Na farko zan ajiye kwafin a gida kwafin bayanai in ajiye shi a gida mai guri mai tsaro a cikin gidana. Sannan ɗayan kuma nakan barin sa a gurin aikina saboda raba guri biyu ke nan karnar hadda su a guri ɗaya. Wannan shine yadda nake kwafi nake ajiye kwafin bayanai na muhimmai wanda na tabbatar da suna da muhimmanci.

A'a gaskiya wayata ba ta cika ajiya. Dalili kuma na cewa haka shine a kusan kowanne yanayi ina ƙoƙari ina amfani da wayata ne. Saboda haka ban fiye cika ajiye waya taba. Saboda a kowane yanayi nakanyi ƙoƙari nayi amfani da wayata. Saboda wayata tana da matuƙar muhimmanci a wurina da a kusan kowane yanayi nakan buƙatar wayata saboda muhimman abubuwan da ke ciki na yi amfani da su.

To a gaskiya ni dai gidan abinci da na fi so shine gidan abincin wato wanda ake cewa Mekus. Wato gidan abincin Mekus gidan abinci ne da yake kusa da a First Bank na wato ƙwaryar Dutse. Gidan abincin Mekus sun iya abinci sosai da sosai, matuƙa gaya. Sun kai ƙwarewa a iya abinci. Abincinsu yana da ɗanɗano mai daɗi ƙwarai da gaske. Wannan dalili ya sa nake ganin gidan abincin Mekus ya fi gidan wani kowane gidan abinci soyuwa a guriya. Na fi son gidan abincin Mekus a ko kan kowane gidan abinci da nake zuwa cin abinci a gaba ɗayan gidajen.

To, abin da nake yi farko lokacin da na isa ofis shine, a duk yayin da na fita ofis da misalin karfe bakwai da hamsin, na isa ofis karfe bakwai da hamsin, na kan yi ƙoƙari na farko bayan na fito daga cikin motata, na kan fara harar zuwa ofis ɗin manaja domin na yi sani na tabbatar da na zo gurin aiki. Bayan na gama wannan, sannan na kan koma ofis ɗina, na zauna na duba saƙonnin da aka tura mana a cikin daren wannan rana. Wannan shine abu na farko da nake fara yi bayan na isa ofishi a kowace rana ta safiya.

Eh ƙwarai dagaske ina jurewa barkono me yaji, saboda tun a yarinta ta na taso da ana mu'amala da barkono me yaji a gidan mu. Wannan dalili yasa na kan iya jurewa barkono me yaji duk yajinsa. Kuma wannan abu ba sabo bane saboda ba sabo bane. Nariga da na sabane wanda Hausawa sukan cewa sabo ba abinda bai sa wa. Wannan dalili nake tabbatar maku cewa na kan iya jurewa barkono me yaji dan baya yin min illa har ta kowanne bangare.

To, a gaskiya ni dai bana amfani da matashin wuya. Ina kwanciya ne akan tabarma ba akan gado ba. Sannan kuma dalilina na ƙin kwanciya da matashin wuya shine a duk yayin lokacin da nayi aiki na gaji, wato a ilimance sannan kuma da dabarance in kana so wannan gajiyar ta tafi kar ka kwanta akan dukkan wani matashin wuya. Ka kwanta a kan tabarma ka wari ka yi bacci da lokacin da yayin da ka tashi za ka ji dukkan wasu gajiyoyin jikinka sun wari ba ka jin wata kasala da ta rage a jikinka. Wannan dalili ya sa bana amfani da matashin wuya.

Ina magance damuwa a aiki ta ɓangarori da dama wanda suka shafi ɓangare na farko. Nakan yi ƙoƙari na magance damuwa, a, a aiki ta ɓangaren, a, jin wan me dalilin kawo wannan damuwa, me ya haifar mana da wannan damuwa domin mu yi ƙoƙari zuwa gaba mu kare faruwar haka. Sannan kuma nakan yi ƙoƙarin magance damuwa a aiki ta ɓangaren nutsuwa da kula da, a, irin sakaci da muka samu ta wannan ɓangare mu ƙara gyara shi a zuwa nan gaba.

Eh ƙwarai dagaske ina raba abincin mu zuwa ga mutane. Dalili na kuwa na yin hakan shine, an koyar da ni a gida cewa dukkan wani ɗan adam mabuƙaci, lokacin da ka ganshi yana cikin buƙata ya kamata ka taimaka masa saboda kai ma ba ka san inda za a yi wani ya taimaka ma ba. Ta wannan dalili ya sa nake ƙokarin nake cin nake raba abinci na ga mutane duk lokacin da na ga wani yana buƙata domin shi ma ya samu ya amfana.

Abu mafi muhimmanci a cikin abokantaka shine na farko, aa abu abu na farko mafi muhimmanci a cikin abokantaka shine gaskiya da rikon amana. Ƙwarai da gaske. Wannan shine ma abu mafi mahimmanci a cikin rayuwa, wato gaskiya da rikon amana. Ya kamata ace duk inda aka samu abokai na kwarai ya kamata ace sun zamo masu riko da gaskiya da rikon amana sannan kuma da taimakon juna. Wannan shine abu mafi muhimmanci a cikin abokantaka, a yadda na sani kuma yadda zahiriya yake. Abu mafi muhimmanci kenan a cikin abokantaka.

Eh ƙwarai dagaske ina yin karatu kafin na kwanta. Dalili na na yin karatu kafin na kwanta shine, ah, yin karatu kafin ka kwanta yana da matuƙar muhimmanci sosai da sosai a bangare na zamantakewa sannan kuma da bangare na fikira. Dalili na na yin karatu kafin na kwanta shine, a duk lokacin da ka yi karatu kafin ka kwanta, ah, wannan karatu da ka yi yana da matuƙar muhimmanci a cikin kwakwalwa. Saboda yakan samu guri ya zauna a cikin wannan kwakwalwa, taka gaba ɗaya. Wato ba tare da ka manta shi ba. Saboda in ka kwanta da tunanin wannan karatu a cikin bacinka, to zaka takura sosai da sosai. Wannan dalili yasa nake amfani da lokaci kafin na kwanta bacci na yi karatu. Bayan na gama karatu sai in kwanta bacci.

To a gaskiya ina cin abincin dare, ah, da misalin karfe tara na kowacce rana. Dalilin zabar wannan karfe tara na kowacce rana shine, eh, nakan kwanciya da misalin karfe sha ɗaya a kullum yaumin a kowacce rana. Amma na zabi karfe tara na kowacce rana, wato lokacin cin abincin dare na. Dalilin yin hakan shine, ah, ah, hukumance da kuma lafiyance. Ana so duk lokacin da za ka kwanta kar ka sake ka ci abinci ka kwanta. Ana buƙatar ka ɗan samu, ah, lokaci bayan ka ci abinci ya narke sai ka samu ka kwanta. To wannan dalili ne yasa, mm, ba-bana cin abinci a take lokacin da za mu kwanta shiyasa na bada tazarar awa biyu bayan na ci abinci, na ɗan motsa jiki ya narke sannan sai na samu na kwanta. Wannan shine dalilin da ya sa na ƙayyade cewa zan dinga cin abinci misalin karfe tara na kowacce rana, wanda hakan yana da matuƙar muhimmanci ga, ah, lafiya, eh, ta da kuma, ah, yadda abinci zai gudana a cikin jikina ba tare da ya lalata min jiki ba.

To a gaskiya ni dai bana amfa-- kuɗin da nake biya a wata wutar lantarki ya danganta da yanayin wutar da na sha a wannan wata. Da farko ni ina amfani da mita ne ba wato bil ake bani ba. Ita kuma mita, ah, iya adadin abin da ka sha wuta na wannan wata, da su wato shi ake biya. Shi ya sa bana iya ƙayyade nawa nake sha a wata, ko kuma in ce nawa zan karɓa kuɗin wutar lantarki a wata. Sai dai iya adadin wutar lantarkin da na yi amfani da ita a wannan wata, shi ne zan biya kuɗi. Wani sa'a a wata nakan iya shan wutar lantarki na dubu goma zuwa dubu goma sha biyar.

To, a gaskiya nakan yi ƙoƙari na farka kullum da misalin ƙarfe, a, shida da rabi na kowace rana. Dalilina ko na farkawa da wuri haka ƙarfe shida da rabi na kowace rana shine, wato duk lokacin da na farka da wuri da sassafe nakan samu natsuwa, na samu, na ebi kofi na sha kofi ɗaya. Sannan na fito waje lokacin babu jama'a sosai. Gari ya yi shiru tsit. Nakan samu, eh, in sha fresh air. Tunaninnika masu muhimmanci sukan zuwa min a wannan lokaci. Wannan shine dalilin da yasa nake farkawa ƙarfe shida da rabi na kowace rana.

Toh a gaskiya ni yadda nake kula da gashina, a lamari ne babba. Sannan kuma ina iya baƙin ƙoƙari na wajen na kula da gashina yadda ya kamata. Na tsattsace shi daga dukan wani datti da ya alaƙanta da wani, a abu mara kyau. Nakan yi ƙoƙari nakan gyara gashina dukkan bayan ƙarshen mako biyu, wato ranar Lahadi. Nakan zuwa shagon aski da shagon gyaran kai, wato don a gyara min kaina, na kan shi yayi tsaf tsaf a bu na.

Eh ƙwarai dagaske ina kallon inuwa ta. Ƙwarai dagaske wannan haka yake. Kuma wannan ya samu asali ne ta dalilin ina fita yawon buɗe ido da rana. Wato wannan dalili yake sa duk lokacin da na fita nakan gani inuwa ta tana bi na. Wato dalilin hakan shine rana ta mike sama to inuwa ta za ta bi biya ta. Duk inda naje dalilin cewa da rana ne. Rana tana haska ni, inuwa ta kuma tana deflecting a matsayin ni. Wannan dalilin yasa na ce ina ganin inuwa ta, ta kowane ɓangare da rana.

To a gaskiya na kan yi ƙoƙari in share gida sau biyu a kowace rana. Da farko, na kan share gida da farko da misalin ƙarfe bakwai da rabi na kowace rana. Bayan na tashi ƙarfe shida da rabi, na tuɗe haƙora na, na yi bi kofi, kofi ɗaya. Na dafa kofi shayi, kofi ɗaya. Na ɗan kurɓa, na fito na sha iska. Na yi tunani na santsi, to na kan yi ƙoƙari na ɗauki tsintsiya, na bi na share falo, uwarɗaki da tsakar gida baki ɗaya. Bayan na gama wannan shara sai in yi ƙoƙari in yi wanka in tafi gurin aiki. To da zaran na je gurin aiki na kan taso wa ƙarfe hudu ne na yamma na kowace rana. Bayan na dawo gida na kan yi ƙoƙari bayan na ci abinci sai na share gida tsabtsab. Na share tsakar gida da uwarɗaki da ko'ina, da ko'ina da ke cikin wannan gida sai na yi wanka. Abu na shine yadda, tsarin yadda na ke wanke gida ko kuma in ce na ke share gida a kullum.

Eh ƙwarai daga gaske. Ina sanya tunatarwa domin ayyuka a wayata sannan kuma har da na'ura mai ƙwaƙwalwa ta wato kwamfuta. To miye dalilina na sanya wannan, ah, tunatarwa, ina sanya ta ne saboda tana tunatar da ni a lokacin da ya kamata na gabatar da wani aiki wanda na riga da na manta. Wanda kuma ina jin daɗin hakan matuƙa gaya dalilina ko na jin daɗi shine tana tunatar da ni yadda ya kamata a har wani lokacin da na manta da zayi abu. To wayata takan yi ƙoƙarinta tunatar da ni cewa lokacin abu ya yi. Kuma wannan tunatarwa ta haɗa da abu na farko da na sa da ke tunatar da ni shine lokutan sallah guda biyar a kowace rana. Na sa wayata ta yi don tana ƙoƙarinta tunatar da ni lokutan sallah sau biyar a kowacce rana. Takan tunatar da ni da misalin ƙarfe biyar da minti talatin, ah, na asuba wato AM. Sannan wannan shine tunatarwa ta farko. Sannan kuma tana tunatar da ni da misalin ƙarfe, ah, ɗaya daidai na rana wato PM wato lokacin sallar azahar ke nan. Sannan kuma takan ƙara tunatar da ni da misalin ƙarfe, ah, uku da minti hamsin na rana wato PM na wannan rana wato lokacin sallar la'asar ya yi ke nan. Sannan kuma takan yi ƙoƙari ta ƙara tunatar da ni da misalin ƙarfe bakwai da minti-- ƙarfe shida da minti talatin daidai na wannan rana wato ta tunatar da ni cewa lokacin magariba ya yi. Sannan kuma takan yi ƙoƙari ta ƙara tunatar da ni lokacin da misalin ƙarfe, ah, takwas daidai wato lokacin isha. Wannan shine tunatarwa na farko da wayata take min ta ɓangaren sallah. Sannan kuma na saita wayata tana tunatar da ni lokacin yin bacci da misalin ƙarfe sha biyu na kowacce rana. Sannan kuma wayata na saita tana tunatar da ni wato a daidai lokacin da na saita zan yi ayyuka irin na motsa jiki da yamma da misalin ƙarfe biyar na kowacce rana tana tunatar da ni lokacin motsa jiki ya yi. Wannan sune a taƙaice sanar, ah, tunatarwar da na saita domin ayyuka a wayata.

Nakan yi ƙoƙari na fara aiki kullum, da misalin ƙarfe, ah, takwas na kowace rana. Wato bayan na tashi da misalin ƙarfe shida da rabi, ah, na yi wanka, na sha kofi sannan kuma na zo na karya. Wato abin da ake cewa a turance breakfast. Nakan yi ƙoƙari na karya da misalin ƙarfe bakwai zuwa bakwai da arba'in. Sannan kuma sai na garzaya gurin aiki bakwai da arba'in, na isa da misalin ƙarfe bakwai da hamsin. Wani san kuma zuwa ƙarfe takwas daidai. Wato lokacin da nake fara wannan aiki. Nakan yi ƙoƙari na fara a wajen aikina da ayyuka masu wahala. Da misalin ƙarfe takwas, ah, nakan farawa da rubuce-rubuce da tura wasiku zuwa wasu ɓangarori na kamfani da suka shafi wannan aikin da nake gabatarwa a gurin wannan aiki. Sannan kuma sai bangare na biyu. A gurin wannan aiki, nakan yi ƙoƙari na yi, ah, cike-ciken form da aka turo mana daga wasu kamfanunuwa zuwa wajen wasu kamfaninmu domin mu cike, ah, mu yi aiki, mu cike form sannan kuma mu ma mu tura musu da saƙo. Sannan kuma sai aiki na uku da nake gabatarwa, ina shigar da datas na sabbin bayanai sannan kuma da abubuwan da muka sarrafa a cikin wannan kamfanin namu, wanda aƙalla yakan ɗauke ni awa biyu zuwa awa huɗu a kowace rana ina fara. Wannan aikin nawa, baya gamuwa har sai da misalin wani san ƙarfe huɗu nake iya gama wannan aiki. Bayan na gama wannan aiki sai in yi ƙoƙari na tattare yanawa-yanawa. Na koma gida sai kuma washe gari in ƙara zuwa in fara daga wannan ƙarfe takwas da daidai da na fara gabatar da wannan aiki. Wato a taƙaice dai nakan yi ƙoƙari na fara aiki kullum da misalin ƙarfe takwas na safiyar wannan rana, ah, taƙaice, taƙaitawa kenan.

To, ni dai a dukkan cikin bukukuwa da muke yi, a al'adarmu sannan kuma a addininmu, bukukuwa ne da dama, a gaskiya, bikin da na fi so shi ne wato bikin babbar Sallah. Ya bikin babbar Sallah yake kasancewa a al'adarmu? Bikin babbar Sallah wani biki ne da muke yin sa a addininmu wato addinin musulunci, wanda Annabinmu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya kawo mana. Mu ke yin bikin babbar Sallah a dukkan ƙarshen shekara, wato a watan, a wata na ƙarshe wanda muke cewa Zul hajji wato watan zuwa hajji. Mu kan yi babbar, bikin babbar Sallah wato goma ga wata. Amma kafin wannan mu kan yi azumi wato na arfa da ranar tara ga wata, wanda wasu ma su kan yi azumtar wannan kwanaki goma na wannan wata gaba ɗaya na Zul hajji. Sannan yadda bikin babbar Sallah yake kasancewa a al'adarmu, ah mukan yi ƙoƙari mu yi saban ɗinkuna, farare ko kuma du wan da ya sauwaƙa, ko kuma ma in ba ka da dama ba sai ka yi ɗinkin ba domin ziyartar masallacin da muke gabatar da sallah raka'a biyu a wannan rana, masallatai sun bambanta, lokutan masall, lokutan sallar sun bambanta. Dangant, ya danganta da wanna masallaci za ka je. Mu dai a yadda muke yi, muna yin sallah da misalin ƙarfe takwas da rabi muke shiga sallah wanda ake yin ta raka'a biyu, Liman zai zo ya yi huɗuba. Kafinnan bayan ya yi huɗuba, akan shiga sallah da misalin ƙarfe takwas da rabi, bayan an idar da wannan sallah, mu kan tsayawa a gurin kallon hawan doki wato akan yi hawan doki, Sarki da maƙarrabansa, su kan zuwa su hau doki, su wuce su je masarauta, mu kuma mu kan tsayawa mu kalle su a kan wannan doki. Wannan shi ne zagaye na farko a cikin wannan biki. Daga nan kuma sai a dawo gida sannan a yi abinci iri kala kala. Ah sabo, a yi abinci kala-kala wanda za'a ci a gida sannan kuma a ba wa maƙwabta da 'yan uwa da abokan arziki. Bayan nan kuma akan yi yanka wanda akan yi, ana yanka dabba wadda ta halasta, wadda kuma aka ƙayyade za ai layya da ita irin su rago, shanu, raƙumi, tinkiya da sauransu. Wannan su ne na dabbobi da ake yankawa, akan yanka su a soya, a ci naman a gida sannan kuma a raba. Sannan kuma akan ziyarci ƴan uwa sosai da sosai a wannan lokaci na bikin babbar Sallah, saboda lokaci ne na ziyarar ƴan uwa da zumunci da ƙarfafa zumunci a tsakanin ƴan uwa gaba ɗaya. Shi ya sa a nima na kan ji zuwa ziyara zuwa gidan ƴan uwanmu da su ka nesa da kuma kusa. Wannan shi ne yadda muke gabatar da bikin babbar Sallah a al'adarmu da addininmu sannan kuma da al'ummarmu, shi ne yadda muke gabatar da bikin babbar Sallah wanda shi ne bikin da na fi so a dukkan cikin bukukuwa da muke gabatarwa na yau da kullum.

To aƙalla dai gaskiya ni, nakan-- ina da takalma aƙalla, ah, sun kai ƙafa, ah, goma wanda takalma ne daban daban na kuma ado. Akwai na ado, akwai ɓangaren ado sannan kuma akwai ɓangaren takalma wato na ruwa, sannan kuma akwai ɓangaren takalma na aiki wanda muke aiki da su, wato akwai ɓangaren silifa sannan kuma akwai ɓangaren takalma na fata wato na ado wanda ake cewa toh rance luxury. Waɗannan su ne a taka-takaitawa takalma da nake da su wato kala goma.

To, gaskiya, eh, irin tsintsiyar da nake amfani da ita, ita ce wata kalar tsintsiya da muke cewa tsintsiyar laushi. Ita ce tsintsiyar da nake amfani da ita domin shara. Wato ita tsintsiyar laushi, tsintsiya ce wadda ake samunta daga wata ciyawa da ake ce wa bushe. Wanda wannan ciyawa takan fitowa ne a ɓangarori daban daban na kowace duniya. Akan samu wannan ciyawa a ɓangaren inda yake da ƙasa mai kyau ba taɓo ba kamar rerayi-rerayi. Wannan ciyawa takan fitowa da damina, sannan sai a je a kar karye ta a bari ta bushe sai a maye da ita tsintsiya. Shine wanda muke kiransa da tsintsiyar laushi.

To, nidai gaskiya gudu na fanka da na fi so, ah, a cikin gudun da fanka take da shi daga lamba ta ɗaya har zuwa lamba biyar. Na ya danganta da wanne yanayi muke ciki. Yanayin zafi muke ciki sosai ko kuma yanayin zafi zafi ne ba zafi sosai ko kuma yanayin garin dai da ɗan ɗimama ko kuma yanayi ne na sanyi. Nakan za, ah, yanayin fanka nakan zaɓi gudun fanka ne dangane da yanayin wannan lokaci. In ana zafi sosai nakan zaɓi lamba gudun fanka lamba biyar saboda ya fi kowanne gudu da kuma iska. Saboda a yanayin zafi nakan buƙatar sanyi mai ratsa jiki mai sa natsuwa. In kuma a yanayi ne na, ah, ah, za-zafi zafi ba yawa nakan zaɓi lamba uku zuwa lamba huɗu saboda ta ɗan saisaita mun jikina saboda kar iskar ta yawa har da za ta iya janyo mun mura. In kuma a lokaci ne na ɗimamar yanayi nakan sa lamba biyu ne wato lamba biyu takan saisaita gari ko kuma takan saisaita ɗaki ka ji shi ba zafi sannan kuma ba sanyi wato kuma iskar bata da gudu har da za ta iya wa mutum illa ko kuma ta sa mai rashin lafiya ko kuma mura. Sai kuma a lokacin sanyi. A lokacin sanyi kuma gaskiya bana sa wa gudun fanka sosai sai dai in sa lamba ɗaya wanda shi yake taimakawa sosai da sosai wajen daidaita ɗimamar wannan ɗaki wanda yakan yi ina kunna wannan fanka ne ta dalilin saboda kore sauro sannan kuma da rage wannan sanyi da muke fama da shi a cikin wannan ɗaki.

Eh to, gaskiya ina son abinci mai yaji ƙwarai da gaske. Dalili na kuwa na cewa ina son abinci mai yaji ni ma abotin cin yaji ne tun ina ɗan ƙarami na. Na taso na ga mahaifiyata tana cin yaji ƙwarai da gaske, ita ta koya min cin yaji. Ta wannan dalili ya sa nake bukata kuma nake son cin abinci mai yaji sosai da sosai. Saboda cin abinci mai yaji yana ɗaya daga cikin abubuwa da nake jin daɗin cin abinci in abinci yana da yaji.

To, a gaskiya a kullum nakan yi ƙoƙari na sha ruwa wanda aƙalla nakan sha ruwa. Ya danganta da yanayin wana lokaci muke ciki. Lokacin zafi muke ciki ko kuma lokacin damina ko kuma lokacin bazara ko kuma lokacin sanyi. Wato a lokacin zafi nakan yi, nakan iya shan ruwa har tsawon lita biyar a kullum. Saboda lokaci ne da maƙogwaro ke bushewa sannan kuma jinu, jikinmu yakan tsotse ruwa da wuri wanda muka rinɓuƙatar ruwa sosai da sosai saboda ya taimakawa ƙodarmu, ah, bugawa da aiki yadda ta kamata. A lokacin kuma, ah, sai, ah, lokacin damina nakan iya shan ruwa wato lita uku zuwa lita biyu. Saboda a wannan lokaci ruwa, ah, lokacin damina ba a jin ishurwa sosai, jikinmu baya tsotse wannan ruwa sosai da sosai har da za mu buƙaci ruwa da yawa. Sai kuma a lokacin sanyi ba, nakan iya shan lita ɗaya zuwa lita biyu a lokacin sanyi. Saboda lokaci ne wanda jikinmu baya buƙatar ruwa sosai. Ana shan ruwa ne kawai saboda ya taimakawa, ah, tafiyar da ƙoda ta aikinta yadda ya kamata. Wannan shine yadda nake shan ruwa kullum.

To a gaskiya, a irin ice cream ɗin da na fi so kuma na fi ƙauna a cikin dukkan sauran ice cream ita ce kalar ice cream ɗin da ake yi ta da su strawberry. Wato ice cream ɗin da aka yi ta da strawberry tana da matuƙar daɗi sosai da sosai sannan kuma tana da alfanu a jikin ɗan adam wanda takan ƙarawa ɗan adam ƙarsashi a jikinsa. Wannan dalili yasa nake matuƙar son ah, ah ice cream wato ice cream da aka yi ta da strawberry saboda takan ƙara kuzari sosai da sosai.

To a yanzu gaskiya irin wayar da nake amfani da ita waya ce wato ta kamfanin Xiaomi Redmi. Ina amfani da brand ɗin Redmi, ɓangaren Redmi Note, ɓangaren Redmi 15, ɓangaren C Note. Ina amfani da Redmi 15C yanzu haka hannuna, wanda nake gudanar da ayyukana na yau da kullum da ita kuma tana da matuƙar da, tana da matuƙar dadin aiki sosai da sosai wannan wayata.

Eh ƙwarai da gaske ina iya hawan keke sosai da sosai. Saboda, eh na koyi hawan keke tin ina ɗan ƙarami, wato tin ina ɗan shekara bakwai na koyi keke. Sannan kuma mamata ta siya min keke wanda nake zuwa makaranta tin ina ɗan ƙarami da shi. Don haka tin ina ɗan ƙarami na iya keke, na iya tuƙa keke wanda na ƙware sosai. Na kan iya sakin hannu biyu na tuƙa keke. Wani san ma har na kan iya yin tuƙin baya wanda ake cewa tuƙin baya da hausance.

Eh gaskiya sosai da sosai ina zaɓin tufafi yadda ya kamata. Dalili na kuwa na cewa ina zaɓin tufafi shine, na taso a gida ana siya min tufafi masu yawan gaske wanda yawan su har ya kai nakan iya ɗauka na bada sadakar su ga waɗanda suke bukata. Wanda har ya zamo cewa nakan iya zaben tufafi a kowane lokaci na ga dama kuma nake ra'ayin yin wannan zaɓen tufafin.

To a gaskiya, irin kayan da na fi so shine kayan daki wanda aka yi shi da kayan alatu, ah wanda aka ƙawata shi sosai da sosai, uwa wanda yake da agwanun birgewa. Wannan shine irin tufafin da na fi so sosai da sosai saboda yana da, yana da matuƙar abin birgewa. Kayan tufafi, kayan daki wanda aka ƙawata shi da launin kayan tufafi, irin na fari da ja. Wannan shine kayan dakin da na fi so.

Eh ƙwarai da gaske ina sauraron rediyo. Wannan haka yake, ina sauraron rediyo, ina sauraron labarai, abubuwan da suke wakana a wato ƙafafen yaɗa zumunta. Sannan kuma ina sauraron labaran abubuwan da suke wakana a duniyar mu ta yau da kullum. Wannan yin sauraron rediyo yana taimaka min matuƙa gaya domin in san halin da muke ciki a wannan duniya ta mu ta yau da kullum.

A yadda nike gina gidajen dangantaka ta kasuwanci abu ne mai matuƙar gwanin birgewa abun so ga al'umma, saboda yadda nike gina harkar ta kasuwanci yanayi ne mai kyau sosai da sosai a cikin al'umma. Saboda ina gina shi akan gaskiya da riƙon amana sannan kuma da sanin ya kamata a cikin al'umma. Saboda duk lokacin da akace ka gina kasuwar dangantaka ta kasuwanci da gaskiya da riƙon amana to wannan kasuwanci naka zai zamo mai ɗorewa yau da kullum.

Eh ƙwarai da gaske ina samun horo a gurin aiki sosai da sosai yadda ya kamata. Saboda a gurin aikin mu ana bamu horo dukkan karshenwa wata akan yi kokari a kira mu domin a bamu horo sosai da sosai yadda ya kamata. Saboda yin hakan yana da matuƙar muhimmanci wajen gina dangantaka da ƙwarewar aikin da muke yi a wannan lokaci. Shine dalilin da ya sa ake bamu horo a gurin aiki.

A gaskiya irin takalman da na fi so sune takalma wanda ake ce wa takalma half kaba wato sau ciki. Wa'annan takalma suna da matuƙar kyau da abin birgewa. Sannan wannan takalma ana yin su ne da fata wanda ake samun fata ake sarrafa ta, ah ta ɓangarori daban daban ta shanu ne ko ta rago wanda ake sarrafa ta ake yin wannan takalmi da ake ce wa kaba shu wanda yake matuƙar birge ne. Shi ne kuma takalmin da na fi so na ke sawa.

Eh ƙwarai dagaske ina iya yin iyo. Na ku iya yin iyo ne, wato tun ina ɗan ƙarami, ɗan shekara bakwai yaya na yakan zuwa da ni bakin rafi domin ya koya min iyo, saboda iya iyo yana da matuƙar muhimmanci da ya kamata ace ko wani ɗan adam ya iya. Saboda ance bahausawa suna cewa iya ruwa fidda kai, tun sanda matsala ta taso zaka iya shiga ruwa ka magance wannan matsala.

Eh ƙwarai da gaske ina amfani da sauro net. Ina amfani da gidan sauro domin kare kaina daga kamuwa da cizon sauro. Wannan haka yake ƙwarai da gaske. Ina amfani da net yana taimaka min sosai da sosai wajen a-kare ni daga cizon sauro. Wato gidan net wani abu ne da yake kare mu daga cizon sauro wanda na tabbata ina amfani da shi yau da kullum. Bana taɓa fashin shiga ci gidan net in zan kwanta bacci.

A yadda nake jira a layi na kan yi kokari nabi layi ne yadda kowa ya bi bana taɓa yin wani abu da ya saɓa ka'ida, wai na ce ni ne babba a guri, ba zan bi layi ba. A'a, gaskiya bana yin haka. Ina bin layi yadda ya kamata a gurin aiki saboda bin layi yana da kyau matuƙa sosai a ce kowa yana bin layi.

A gaskiya a dukkan cikin wasanni, wasan da na fi so shine wasan ƙwallon ƙafa. Dalili kuwa wasan ƙwallon ƙafa wasa ne na matasa wanda ake yinsa domin nishaɗi sannan kuma akan yi shi domin motsa jiki. Ya kamata kuma daman kowane ɗan adam ya zama nu yana motsa jiki sosai a kowane lokaci. Wannan dalili ya sa wasan ƙwallon ƙafa yake matuƙar birgeni ko da yaushe a yau da kullum.

Abun da nake yi da safiya lokacin farko bayan na tashi daga bacci, nakan yi ƙoƙari na samu kofii, a kofi ɗaya. Sannan kuma na fita bakin ruwa wanda muke ce mai beach, na tsaya ina kallon wannan ruwa da sassafe ba hayaniya. Wannan yana bani farin ciki da nishaɗi, sannan kuma nakan samu nutsuwa sosai da sosai. Yadda zan yi tunanin abin da ya kamata na tsara na wannan rana. Wannan shine yadda nake gudanar da safiyata.

Wato ni ina tofar da miyau ne a inda aka tanada domin tofar da miyau a yayin da aka yi shi. Wannan shi ne sahihin wurin da nake tofar da miyau duk lokacin da nake kokarin tofar da miyau. E, wannan shine yadda aka yi nake tofar da miyau. Nakan tofar wa ne a cikin bokitin da aka ware musamman saboda tofar da miyau saboda hakan yana da inganci, yana da muhimmanci sosai. A ce an ware wurin da ake tofar da miyau ba a ko ina ba.

Eh, a gaskiya maryata tana da ƙarfi sosai. Ba wai a hankali nake magana ba. Maryata tana da ƙarfi, wanda in nayi magana na nesa da ni kan iya jiya saboda ƙarfin maryata. Wannan hakan ya samo asali ne da in ina yaro, na kan ɗaga murya sosai yayin da zan yi magana. Wannan ne dalilin da ya sa maryata take da ƙarfi har zuwa kawo yau. A ko da yaushe zan yi magana, maryata tana da ƙarfi sosai wajen isar da sa.